Eh to gaskiya na kasance ina koyan wata yare, yarurka ma da yawa. Na kasance ina koyan yaren Yarbanci duk da dai na iya yaren Yarbanci. Ina koyan Larabci shi ma amma ba ko da yaushe ba. Ko dai idan dama ta samu amma daga cikin yarukan da nake burin koya sosai da nake son na iya su, ɗaya daga cikinsu shine yaren Larabci. Yaren Larabci ya kasance yare ne mai albarka, yare ne mai al-- mai amfani wanda ya kamata kowane musulmi ya iya shi da kyau. Sanan daga cikin yarukan da nake son na koya su ne yaren Jamus, yaren Jamani. To ina son in iya yaren nan matuƙa, ina son na iya shi sosai duk da dai ban wani fara ba amma yana daga cikin yarukan da nake son na koya. Sa'an nan ina son in koya French domin shi ma wani yare ne wanda yake buɗe opportunities, wanda yake kawo damammaki da yawa a rayuwa. To ina son na koyi yaren French shi ma. Duk da dai yaren Turanci ma na iya shi, na iya shi sosai amma shi ma dai ina son na ƙara inganta shi, na ƙara iyawa da kyau da kyau. Domin yaren Turanci yare ne wanda kusan kowa da kowa na jin wannan yaren. Yare ne na kasuwanci, yare ne na komai da komai. Irin duk inda ka shiga da ka yi Turanci dai ko ɗan ya za ka ga mutum ɗaya ko mutum biyu za su fahimci me kake faɗi. Ina son yaren. Sannan ina son na koyi yaren Chinese ko kuma Japan ko kuma Korean. Duk kuma wannan tunda duk gida ɗaya haɗa su gaba kiɗayen su. Amma dai a halin da nake ciki yanzu, yaren Larabci nake koyo. Shi ma dai saboda yana yin harkokin yau da kullum da kuma burina da nake son na yi aiki a garin Larabawa ko kuma a ji na zauna a garin Larabawa. To shiyasa nake son na koyi yaren Larabci ko kuma shi ya sa nake koyan yaren Larabci. Duk da dai yaren, yare ne wanda to za ka haɗa shi da Hausa. Dukda akwai wasu yarukan da a wasu kalaman da aka ara daga cikin Larabci aka saka su a yaren Hausa. Kamar su albasa, ka ga albasa, da Larabci "al-basul" dakuma la'i da Hausa albasa ne. Su Laraba, "yawmul Arba", "yawmul Khamis", ranar Alhamis da Hausa. So yaren Larabci da yaren Hausa inda mutum ya iya yaren Hausa da kyau, to wasu kalamai a Larabci ba zai mai wahala ba domin ya saba jin su a yaren Larabci. Gaskiya yare ne mai daɗin gaske kuma yare ne wanda yake da kyau mutum ya koyi shi. Duk da babu wani aibu idan mutum bai koya ba amma yare ne wanda yake da mahimmanci sosai da sosai. Wandama in ka iya shi an ɗan fa ganinka da daraja a wurare kamar ƙasashen Larabawa suna ganinkai baƙin fata ya iya yarenmu to dole za su girmama ka.

To, domin wajen gidan da muke ciki, ko kuma in ce launin ɗakin nan a gidanmu ash color ne wannan kalar taewatsa, kalar tarwatsa ne launin gidanmu. Wannan da aka ajiye ne ko kuma gidan iyayena in ce ash color ne aka yi ɗakin gaba kiɗo shi. Amma bayan na yi aure, ɗakin da muke ciki yanzu launin bangon, um, kalan purple ne da kuma pink. Su ne launin kalan gidan. Wannan dai abu ne wanda za ka ga yana ƙara wa ɗaki kyau. Launin kalan bangon ɗaki yana sa ɗaki yayi kyau, yana danganta kuma idan launin ɗakin ka a ce baƙi ne, to ana son ka nema kwatin baƙi ko kuma fari. Idan launin kalan ɗakin ka fari ne, shi ma ana son ka nema kwatin fari da kuma sun fara kwari da kuma footmat da kalan gadon dai duka kalolin don su saje da kyau. Domin kalan launin bango shi ke, shi ke, shi ke ƙawatar da ɗaki, shi ke sa ɗaki yayi kyau sosai kuma yake sa ko'ina yayi zamzam. Idan kuma launin ɗaki ko kuma na ce launin bangon ɗaki ya fara lalacewa, ya fara ɓaci, to za ka ga gidan ya rage kyau. Kalolin dai su ke sa waye kyau. Idan fentin sabo ne za ka ga ko'ina tas-tas, ko'ina ya haɗu, yayi kyau sosai. Amma in ba sabo ba ne, za ka ga sai a hankali, sai abin da mutum ya gani. Launin bangon gidanmu, bacin ɗakin da muke ciki, asalin gidan gaba kiɗaya fari ne aka yi. Fari shine kalan da aka saka wa jikin gidan. Kalan fari ne sosai, so fari ne da wani kala haka aka haɗa. To, shi ya sa gidan yake da kyau sosai. Sa'annan jikin bangon gate shi kuma kalan madara shi aka saka masa. Shi kofan da muke shigowa cikin gidan da shi. Yawanci dai za kaga, idan launin gida ko kuma launin bangon gidan yayi kyau to za ka ga saboda launin kalan da aka yi fentin launi ne mai kyau kuma irin ya fita daɓan a unguwan ya sa ko'ina yayi kyau a gidan. Dan haka bayi buyan ganewa. Idan launin bangon gida yayi kyau, to za ka ga ba a wahalan ganewa kuma za ka ga gidan ya fito daɓan yayi kyau.

Ito dangantakana da maƙwabtana dangantaka ne mai kyau da kuma cikin zaman amana muna zaune lafiya da su babu wani matsala muna zaman aminci zaman kyautatawa. Domin maƙwabcin mutum ya fi sama da dangin mutum, ɗan uwana bai same kamar maƙwabcin ka yafi saurin sani kafin wani ƴan uwanka da nesa. Su san me ke faruwa. Zamana da maƙwabta na gaske alaƙa na da su kuma dangantaka na da su abu ne wanda bana wasa da shi. Muna zaman mutunci idan na tashi da safe muka fita na haɗu da su mukan gaisa da kyau. Mafi akasari ma lokacin da suka yi bikin su karan bikin sallan su na kiristimeti aka saka kawo min abinci domin na tashi farin cikin ranan. Ɗaya ta kawo min shinkafa da miya da kaza. Ɗaya kuma ta kawo min maltina da chin chin da akeyi da fulawa. To gaskiya muna zaune lafiya da su babu wani matsala babu wani damuwa kuma sanda akwai ɗaya daga cikinsu take noma a tsakar gidan nan a tsayar gidan da nake so sanda tayi noman a masaranta da ta gama girbe su sai ta kwaso min kaɗan ta bani kuma na gode. Da tayi noman gyaɗa haka ta kwaso ta kawo min na ci gyaɗa na shaida na gode mata. Da tayi noman wake ma haka ta kawo min ta bani na ansa na gode. Kuma muna da So dangantakar mu lafiya lau ba abu wani shakkos a sakanimu kowa yana harbi.

Sosai da sosai. Ni na kasance ina siyan kaya a yanar gizo domin ni na kasance mutum ne mai son saukin kaya sosai. Nakan duba kowane website ne ko kuma kowane manaja da ake saida kaya, nakan duba in ga ina kaya yafi sauƙi. To haka nake bin su, naje na siya. Na taɓa siyan kaya daga Jumia Nigeria. Wannan, amma wannan wurin nan zaka samu kaya, ba laifi ba wasu masu tsada bane daga Lagos haka za a kawo ma. Kuma ƙutukwata abin da zaka biya a kuɗin mota da kuɗin kawowa baya wuce ɗari bakwai da naira hamsin. Na kuma taɓa siyan kaya a Temu. Shi ma Temu haka suka kawo mun kayan shafa a lokacin. Kayan shafa na yi order da kuma abun, eh, kayan shafa ne na fuska da na jiki. Su ke abun da na yi order. Shi ma mai gidana haka ya yi odan towel, ya yi odan takalman shi na ƙwallo, ya yi odan wando, wanda maza ke sawa wanda aka fi sani da boxer. To gaskiya, siyayya a yanar gizo siyayya ne mai daɗi wanda kana kwance a gida za a kira ka a ce "to kawo kayan ka yazo, ka zo ka kwasa". Ba sai ka je kasuwa ba kana yawo, kana neman sauƙi, kana ɓata lokaci ba. A yanar gizo za ka ga kalolin kaya daban daban wanda kake so ka tsaba. Mun har ka iya siyayya. Siyayyar yanar gizo yana da daɗi amma in ba ka iya ba, ka tafi kasuwa kaje ka ga kayan ka zahiri kafin ka siye shi. A yanar gizo lokacin da na siya abu a Jumia, shi ma kayan gyaran fuska na siya gaskiya. A lokacin na yi order wani takalmi nan baƙi. Shi kuma aka kawo mun wani size ɗin da ya fi ƙafa na guda daya. Gizo ne domin tana da daɗin matuka kuma za ka ga baruwan ka da wani tsaye tsaye. Kaman Jumia sanda na yi oda kayan sai da yayi kusan kwana huɗu kafin ya zo. A Temu shi kuma kusan sati biyu. Haka sati ɗaya da en kai kwana goma da en ce. To, sa'annan kayayyakin suka zo. To, siyayyar yanar gizo dai ba abin gaggawa bane idan in kasai an abu kana gaggawa neman shi ne ka tafi kasuwa ka siya. Kakkakƙan ma ka tsaya a yanar gizo. Amma in ka san ba gaggawa kake yi ba, kawai dai kana son ka siya ne ka ajiye, to kana iya siyayyar ka a koyaushe akan yanar gizo. Kuma ka, ka biya kuma ka jira a kawo maka shi har ƙofar ɗakin ka, har gida. Domin lokacin da na yi oda a Temu, haka suka, haka mai kawowar ya kawo mun shi har cikin jungul da nake ciki. Haka ya kira ni ya ce in fito na zo na karɓa kayana. Na fita na je na karɓa kayana. Na sa hannu a takardar shi na cewa ya iso mun da kaya. To gaskiya siyayya a yanar gizo tana da daɗi matuka gaskiya. Ni shaida da zan ba da.

I, to gaskiya ban cika son kofi ba saboda matsalar shi na hana bacci da yake yi amma ina son shayi sosai. Ina son shayi mai kauri wanda ya ji madara, ya ji bombita, ya ji komai da komai. Shayi abu ne wanda gaskiya ba shi da maƙiyi. Kowa ma na son shayi. Barinma in ya ji kayan ƙamshi, ya ji su citta, kanumfari, masoro, dukwani kayan ƙamshin ƴan Nijar da suke saka wa a shayi. Domin anya besu da iya shayi sosai. To gaskiya ina son shayi matuƙa ba kamar kofi ba. Kofi yawanci ana son shi ne da safe ka finga je ofis, ka koma ofis ka kunna ka wannan ka sha amma a wannan gaskiya shayi ne, ni na fi son shayi. Shayi ya fi kowane abun sha daɗi, ya fi kowane abun sha daɗin sha shi kuma sau da yawa za ka ga shayin kala kala ne. Akwai shayi wanda ba a saka masa madara, kayan ƙamshi ne zalla za a dattafa shi, su citta, su kanumfari, su masoro, su anisi, su waye, su inibi haka za a daffa, a daddaka su ka haɗe hadda habba tu sauda. Haka za a daddaka shi. A wajen sha tukunya a zuba mai ruwa a daffa shi amma in aka gama dafawa ba a saka mai ruwa sai dai ka gamu tum ya saka mai mazarkwaila ko suga ko duk wani abin da zai ƙara mai ɗanɗano daɗi. Yawanci ba a cika neman wa'yanda ake neman su ɗin amma amma dai ana son mutum ya kasance yana ɗan taɓa kofi wani zubin. Duk da ni na fi son shayi. Kofi shi abu ne wanda na ɗaya ba a cika son jiki tana yawan sha ba kuma yawanci dai yawan shan kofi yana rage ƙarfin bacci. In ka daɗe kana shan kofi yana sa ka, yana sa ƙarfin baccin ka ya ragu ba kamar shayi ba. Shayi shi ba shi wani aibu. Kani akwai shayin da za ka ga kayan ƙamshi ne da madara, zalla sai suga shi ma wannan yana da daɗi sosai. Sannan akwai wanda kayan ƙamshi ne da madara da bombita da suga shi ma yana daɗi sosai. Sannan akwai shayin da shi ba maka kayan ƙamshi kwata kwata ruwan zaɓi kawai za a daffa sai a saka madara da bombita shi ma wannan yana da kuma kafen a jikin ka. Kofi abu ne wanda za ka ga yawanci da ka sha za ka ji wani ƙarfi kamar doki. Ka ji ba ka jin bacci kwata kwata ka ji ko ina ya dawo zam, zam, zam. To gaskiya shayi ya fi.

Ni na kasance ina neman izinin hutu ne ta hanyar rubuta wasiƙa, zuwa ga shuwagabanin aiki na. Toh, a aikin da nake yi, aikin gwamnati ne. A kowane shekara, akan ba da wata ɗaya mutum ya nema izinin hutu, ko kuma mutum ya tafi hutu na wata ɗaya, har tsawon kwana talatin. Sa'annan zai dawo. Toh, wannan hutun annual leave muke ce mai. Duk sanda zan ɗauka, na kasance nakan rubuta wasiƙa ne na neman izinin hutu, cewa ina so in ɗauki hutuna, su bar ni in tafi. Toh, irin wannan tafiyan, so da yawa za ka ga, ba wani abu ba ne. Da ka je ka rubuta takarda, bayan lokaci kaɗan za su sa hannu, su kuma bar ka, ka tafi. Toh, akwai wasu hutu-hutun da yaɗan sha ban-ban da wannan. Kamar shi casual leave, misali in wani abu ya ɗan taso haka, ko an maka rasuwa, ko wani abu dai ya faru haka. Toh, wa'innan shi ma wasiƙa nake rubuta wa domin neman izini. Shi wannan kwata-kwata baya wuce kwana uku, kwana buɗu, sati ɗaya da ake bayarwa. So da yawa, in sun bayar da yawa shine sati ɗaya gaskiya, amma basa bayarwa ban haka. Sa'annan in bashi, in mutum bai da lafiya, shi ma akan nema izinin hutu na rashin lafiya, sick leave ke nan. Toh, wannan hutun shi ma haka za ka je gida, ka je ka kula da lafiyarka har sai ka samu lafiya sannan za ka dawo. Shi wannan, shi ma wasiƙa ake rubuta wa ma magabata a wurin aiki. Duk sun duba in suka ga eh, dagaske ɗin fa ba ka da lafiya. Abin dai yana tafiya lafiya-lafiya babu wani dama. Domin kowa da kowa ya san lokacin hutun shi. Akwai wanda suna son hutu, sukan so ɗaukan hutu cikin azumi. Akwai wanda suna son ɗaukan hutunsu lokacin babban Sallah. Akwai wanda suke son ɗaukan hutunsu lokacin Kirsimeti. Kowa dai abin ya dinganta da yana yin inda yake son ya gudanar da aikinsa.

So da yawa da safe haka to nakan sha kunu ne da ƙosai. A ƙoda yaushe kusan ko da yaushe koko nake sha ko kuma kunu ince kunu wanda ake sarrafawa da gero da kayan ƙanshi da abubuwan abun nan dai za'a niƙa shi gaba ɗaya bayan an wanke shi an shanya shi. To shi muke sha da safe sai mu shaya ƙosai shi kuma nan ƙosan wake muke siya mu shanya shi bayan mun wanke shi mun cire ɓawon shi. Mukan shanya shi, in muka shanya shi in ya bushe sai mu je mu niƙa mu je mu, mu je mu wannan. To gaskiya da safe in ba mu sha koko da ƙosai ba to mun kasance muna cin abincin da ya ragu. Misali ace jiya na dafa shinkafa da wake in ya ragu to shi ma muna karyawa da shi. Mukan yi amfani da abincin da ya ragu in har ba tuwo ba gaskiya ba mu cika cin ɗimaman tuwo ba da safe. Amma in dai shinkafa ne da wake ko wani abu to shi ma muna cin shi da safe. Gaskiya sau da yawa da safe ban cika son cin abinci mai ƙarfi ba saboda za ka ga jikinka ya cika sai ba za ka iya aban nan ba. Yawanci dai na kan so in samu abinci mai ɗan sauki gaskiya kuma muna shan shayi da burodi da kwai in akwai hali. Yawanci in dai shayi da burodi da kwai ne to za ka ga na yi toasting breading na ɗanyi wannan ɗin shi yanda zai ɗan abin nan. So wannan shayi da burodin in na ci shi bana ƙara jin yunwa sai wuraran ƙarfe biyu. Shi kuma kunu da ƙosai in dai na ci shi to duk da dai ban cika son ƙosan ba shi ma dai yana ɗan riƙe ciki. Amma dai abinci dai ya fi riƙe kamar dai yau wake na ci da biredi, wake da biredi shine abin na ci da safe. Ya fi daɗi kuma ya fi saka nishaɗi duk da sau da yawa da safe yawanci na kan so na fara da kayan marmari su food ace na karya da Apple ne ko da Pears ko da Ayaba haka. To yawanci dai abubuwan da nake so kenan da safe kafin ma in ci asalin abinci. Amma in ba hali duk abin da na samu shi nake ci ba tare da wani damuwa ba. Abincin safiya abinci ne wanda yake da muhimmanci sosai ana son mutum da ya tashi da safe ya karya da wuri ba'a son sai ya daɗe sai yunwa yaci cikinshi sannan zai karya. Domin abincin safe ya abu ne mai muhimmanci sosai wanda ana son da ka farka da safe bayan awanni ɗaya zuwa minti talatin zuwa awanni ɗaya ko biyu ka karya. Nan a lokacin ne abincin yake da amfani kuma zai maka amfani a jikinka. Amma in ka jira sai rana ta fito sai can, can can sannan za ka ci abinci to ka riga ka bari jikinka ya, ya sako sinadaran Acid wanda suke fafe ciki su ja ma mutum ulser. Yawanci dai karyawa da safe abu ne mai muhimmanci sosai kuma na kan so na yi shi da wuri in har akwai abincin a ƙasa. Na kan so na karya da wuri duk da dai ina da saurin jin yunwa da safe.

Na ka san ce ina amfani da wayan Android ne, wanda gama gari dai kusan kowa da kowa shi yake amfani da shi. Masu ƙudi ƙudi su ke amfani da iPhone da Samsung. Amma wayan hannuna wanda nake amfani da shi a yanzu, a halin yanzu wayan Android ne. Redmi sunan kamfanin wayan da nake amfani da shi. Redmi 10A. Kamfani ne wanda yake da ƙa-- wayoyin su yake da ƙwari sosai. Wayan ko ya faɗi baya komai. Domin wayana ya sha faɗuwa sau da yawa amma kwata-kwata baya komai saboda wayan su yana da ƙwari sosai, yana da ƙarƙo. Wayan da nake amfani da shi yanzun ya fi kusan shekara uku, yana nima ya ma fi shekara uku yanzu. Tun shekara 2022 na siye shi, to tun lokacin har yanzu shekara huɗu ma yake nema ke nan. To wayan yana da ƙarfi sosai kuma baya bani matsala. Ko sau ɗaya ba a taɓa buɗe mun wayan ba a ce da sunan gyara saboda wayan ba laifi. Kamaran ma ba laifi domin yana ɗan ɗaukan hoto mai ɗan kyau ba laifi. Sannan kuma za ka ga yana da ma'ajiya, babbar ma'ajiya yake dashi sosai. Ma'ajiyan da har za ka iya zuzzuba mai abubuwa da yawa da na daban daban. Kuma baya bani matsala. Han kuma ina son duba yanar gizo ne shima a nan ɓarayi ma wayan yana ɗan ƙoƙari. Duk da bai kai Infinix ba. Dan sanda nake amfani da wani waya wanda aka fi sani da Infinix shi wannan cikin sauƙi nake browsing. Amma da na zo na fara amfani da wannan Redmi ɗin na yana da kamera sosai. Yanzu ko da na tashi chanza waya ina ga, sai dai in yi iPhone ko kuma in yi Infinix domin ana son cigaba. Ina son in yi amfani da wayan da na san da na buɗe kamera ɗin zan yi hoto mai kyau ba hoton da zan riƙa jin kunyan nuna mutane ba. Na fi son waya wanda yake da ƙwari, yake da ƙarƙo sosai. Ina jin daɗin wannan wayan ta wannan ɓarayi amma ta ɓarayin hoton, ɗaukan hoto to ba dai zan ce bashi da kyau ba amma dai bai kai wa wa'innan sauran wayoyin ba. Sa'annan wannan wayan nawa tana mun abubuwa da yawa. Ina iya abubuwa masu sauƙi. Tana sauƙaƙa mun lamari na domin ina amfani da shi wajen ajiye sakonni na daban daban, sannan ina iya WhatsApp a kai, ina iya browsing ta inda nake so, sannan ina abubuwa masu ban mamaki a akan shi. Wannan wayan nawa waya ne mai kyau sosai kuma gaskiya wayan ta mun ƙoƙari sosai ba kamar wancan wayan da na yi amfani da shi ba, shi Infinix ɗinnan. Ita ma ta ɗan daɗe amma bata kai wannan daɗewa ba. Itata yi saurin ɓaci saboda screen ɗin daga faɗuwa ko a ruwa ne ko a mene ne na fara kashe kuɗi shi ke. Nan na ƙura na bar wayan.

To a gaskiya na kasance ina sanya tabarau domin yana ƙara min kyau in kuma na saka shi. Barinma sanda nake zuwa asibiti, in na saka shi da kayan lab kot ina da rap round ɗina toh da na ɗaura tabarau haka, taku na yake canzawa. Tabarau a gaskiya yana min kyau. Duk da dai abubuwa da yawa ya sa na fara sawa. Akwai sanda nake gani dishi dishi bana gani sosai saboda ƙura barinma in lokacin ƙura ne. To yawanci bana son fita babu tabarau domin sakawa yana rage ƙura daga shiga ido na kuma yana kare ido na daga abubuwa da yawa ko kuma in rana yayi yawa haka. Da akwai sanda nake gani dishi dishi haka daga nesa duk da dai ba wani matsalar gani nake da ita ba amma abubuwan da ya saka na fara saka tabarau kenan. Akwai san na siyo wani tabarau wanda a samaru na siye shi daga kaiwa gida kawai. Daya daga cikin yaran yayuna ya ɓalla min shi. Haka na yi asaran wannan tabarau. To tun lokacin da na siya tabarau in na je gidajensu to nakan hana yaran suyi wasa da shi domin abu kaɗan kafin ka sani yaro ya ɓata maka kaya. Shi dai tabarau abu ne mai kyau sosai idan to ya danganta da yanayin aikin da kake yi. Idan aikin da kake yana buƙatar shi to abu ne mai kyau. Yawanci lokacin sanyi mana ni ina jin daɗin sakawa. Idan na saka shi da abun rufe hanci, abun da ake kira face mask to kaga shi kenan, na rufe fuska na, ba ma kowa ke iya gane ni ba. Shi wani baƙi ne sosai, me kyau, me quality sosai. To shi wannan ina jin daɗin sakawa. Akwai kuma wanda na siya da kuɗi na. Shi wannan shi ma day gashi nan dai ba dai baƙi bane amma yana da kyau sosai. Duk da wannan yayi sawrin koɗewa ba kamar wancan baƙin ba. Yayi ƙarƙo sosai kuma ya daɗe mun. Sauran tabarurruka da nake sakawa su kuma waɗannan basa wani daɗewa gaskiya tuni ba wani masu tsada nake siya ba. 'Yan daidai daidai nake siyan domin na san da yaro ya ɗan kama zai iya ɓallawa. Shi ya sa ban cika kashe kuɗi a kan shi ba. Duk da dai na fi son tabarau da yake da round eye. Bana son masu flat ɗinnan domin su basa min kyau amma mai round eye shi yana min kyau sosai kuma yana sa ina jin daɗin aikina kuma yana ƙara mun wani confidence. Ko ya zance yana ƙara mun jajircewa ne a wurin aiki. Dan haka a ko da yaushe wasu ma har sun sanni da shi suna ganin kamar ko daga asibiti aka bani ko wani abu ne amma basu san na gayu bane. Ni dai kawai ina jin daɗin sakawa duk da yana da amfanunnukan da yake yi mun ina jin daɗin sakawa sosai da sosai.

Eh to gaskiya ina matuƙar jin tsoron maciji gaskiya. Abu ɗaya da nake jin tsoro duk wani abun da yake yawo a ƙasa, dogo to ina tsoron shi ba kaɗan ba. Ina tsoron maciji domin ganin shi nake kaman wani abun da yake halaka da ɗan adam. Duk da an ce ba kowane maciji bane idan ya sare ka zai iya kalwanta maka da rayuwa. Sa'an nan na kasance san nake yarinya ina tsoron kare sosai. Kare duk inda akwai kare ban cika ma son shiga ba domin a lokacin kare ya taɓa bina duk da bai cije ni ba. Wani maƙwabcinmu a lokacin shagon mama na yana kusa da wani gida ne, to a wannan gidan akwai wasu wani godamori ne a gidan. To mu kan je cikin gidan mu je muyi wasa da sauran yaran. To akwai ran da muka je muka yi wasa shi kuma baya son ana zuwa ana masa wasa yana da ɗan ɗaki, ɗan saurayi ne yana da ɗaki a cikin gidan. Ko kuma ta ina ne dai yana da ɗaki a cikin gidan. To ranan muna shiga gidan kawai ya sake mana kare, kare suka fara bin mu haka muke ta gudu, muke ta gudu ina ihu mamanmu ta jio mu sai ta shigo. Haka tayi ta mai faɗa don me zata don me zai sake ma yaranta kare. To tun lokacin gaskiya ranan ma gaskiya ba kare bai cije ni ba amma na faɗi na ji ciwo gaba ɗaya gwiwoyi na duka suka ƙwaye saboda ciwon da na ji. Sauran yaran su ma haka suke ta gudu suna neman mafita. To gaskiya tun ina yarinya ina tsoron kare sosai domin kare abu ne wanda in har bai san ka ba to zai iya maka duk abin da ya ga dama, zai iya maka abin da ya ga dama. Duk da an ce babu kyau guduwa in in ka ga kare amma ni gaskiya ban cika son kare ba. Bama na son shi kwata-kwata. Wannan ihun da yake yi bari ma in dai karen daga turai aka kawo shi to suwai nan ba suka hankali ba. Suna iya cinye suna iya maida kai namama in suka ji yunwa domin wa wasu karnuka ne wanda ga sunan dai ba irin namun na gargajiya ba su daga turai ake kawo su. So da yawa zaka ga su wainan ma abincin su tsada yake da shi ƙaman me. So da yawama ma su shi a gida rufe su suke yi domin sun san in suka sake su to wallahi sai sun ji ma yaransu ciwo. Amma irin su rufe su ake yi sai cikin dare a lokacin da kowa yayi bacci to ake sakin su don duk wani ɓarawo in ya leƙa gidan da karen zai haɗu da kafin ma ya haɗu da mutum. To gaskiya ina shakkan kare ba laifi sai kuma maciji. Shi kuma maciji gaskiya so na sha ganin maciji amma wai in gan shi zahir ga shi a gaba na so ɗaya ne. Lokacin ina wani makaranta na SBRS to a wannan garin akwai karnuka sosai akwai akwai macizai sosai a garin domin kokuma in ce a makarantan akwai macizai sosai domin cikin daji daji ne a tanan aka yi ginin makarantan kusan kullum sai an kashe maciji. To akwai ran da na gama sallah a masallacin mu na zan tafi ɗakin kwana na zan je wuce na zo wucewa ke nan daman wani daji ne kusa da wani daji to ba wani daji bane dai fili ne kusa da fili zan ce. To na zo cewa kawai na ga abu ya wuce gaba na da gudu ya shiga ɗayan filin irin ga fili nan da ciyayi daban daban irin yana zuwa kawai ya wuce gaba na haka na na na na na na tsane na kasa tafiya. To a ranan ne gaskiya na taɓa ganin maciji ya wuce ta gaba na amma sauran macijai sai dai maybe in an kama.

To, dai ni na kasance ina fara aiki kullum ne da asuba da safe. Na ganewa in fara aikina da safe. Bayan na gama sallah, na tashi daga bacci, na gama sallah, nayi duk addu'oin da zanyi na ranan, na gama abubuwan da ya kamata. To, a lokacin nake fara aikina, duk wani aiki na nake da shi, nake da shi, nake son na aiwatar a ranan duk da bakoda yaushe ba. Gaskiya, ina jin daɗin aikin safiya domin ma akwai albarka a cikin aikin safiya. Ni ban yarda da kwanciya ba da safe. Nafison duk wani aikin da zanyi, in farashi da sassafe. Inma sosai mu daga baya sai inzo in kwanta ina danji bacci. Amma aikin safiya aiki ne wanda yake annashuwa, ba gajiya. Zakaji ƙarfi ƙarfi ba wai sai rana ta fito ta yi gau ba sannan zaka fara wasu aikace aikacen. Duk da aikace aikacen gida ban cika yiba sai na gama tattara duk abinda zanyi sannan irin wanke wanke dai sai an gama cin abinci gabaki ɗaya sannan nake yinshi. Da kuma sauran aikace aikace. Amma aikina na kan wayan, to da sassafe nake farawa da zaran na gama duk wani abunda zanyi da safe to nake ɗaurawa da shi. Yin aiki da safe abune wanda yake kawo irin wani harmashi, wani kuzari, gaskiya. Amma in ka jira sai rana ya fito, to a wannan lokacin zakaji gajiya gajiya, kasala kasala, ka kasa wasu abubuwan ma. Amma yawanci in dai ka fara abunka da sassafe to za ka ga wani ƙarfi ne kagama duk wani abunda zakayi ba tare da wani damuwa ba. Gaskiya. Da sassafe nake fara aikina kullum duk da ba kowa bane yake yin hakan ba. Wasu sai sun gama duk wani abun da za su yi, wasu kam sunma saba da bacci bayan asuba. In suka gama baccin su, lokacin suke fara aikinsu. Wasu kuma zakaga sai da daddare ma suke aikinsu. Wasu cikin dare ne suke aikinsu, sun fi samun ƙarfin yin aiki cikin dare. Amma ni kam na fi samun ƙarfin yin aiki da sassafe domin lokacin ina ganin ina jina da ƙarfi kuma babu wani kasala ta tare da ni. Amma da rana ya fara fitowa, ya fara nisa, gari ya fara zafi to gajiya zai fara shigowa. Duk inbi in gaji in rasa abin yi. Amma aikin safiya aiki ne wanda yake sawa mutum jindaɗi da farin ciki, da annashuwa, da marmari, da duk wani abunda mutum yake bukata. Ba sai an riƙa motivating in ka baka abun kayi aikin safe. Yawanci zakaga da ƙarfinka kake, baka bukatan wani ya nuna maka gashi ko wani abu. Amma in ka jira sai rana ta fito yayi gau, duk kabi ka gaji. Abubuwan da ya kamata ka yi cikin awa ɗaya ko kuma abubuwan da ya kamata ka yi a cibin cikin awa ɗaya, awa biyu to sai kayi ta wahala ka kasa a cibin ɗinsu. Amma dai in ka yi su da sauri kuma ka, ka mai da hankali ba da asusu ba bayan da ka gama sallah ka gama komai, to haka cikin lokaci ƙalilan ka cimma burin ka abunda za ka daɗe kana yin shi. Idan rana ya fito, ka kasa cimma burin ka. Kuma ni a wurina inda nake network ma yafi ƙarfi da safe. Da zaran rana ya fara shigowa to zakaga ƙarfin network ɗin ma ya ragu bana iya wasu aiki sosai sai dai na haƙura na barshi.

Eh to gaskiya ina amfani da ajiya a yanar gizo domin wasu abubuwa na online nayi ajiye su. Barin ma tunda ina harkan cryptocurrency to a yanar gizo kake ajiyar ai. Ai ba wai akan wani banki bane ko kana da wani wurin sakawa. To in nakayi wannan ajiyar dai a yanar gizo in ina da su. A sanda nake da su kai to a kan yanar gizo nake ijewa domin akwai wasu wallet wanda zaka sassaka duk wani abun da ka tattara a nan zaka saka. To wannan wallet in babu wanda zai iya shiga in ba wai wanda yake da secret phase din ba ko kuma abun shigan ba. Ko akwai wasu kalamai wanda sai ka rurrubuta su sannan zaka iya shiga wannan ma'ajiyar. To gaskiya a nan ina ɗan wasu ajiyoyin, um, digital currencies ina. To sa'anan kuma na gazanci ina ajiyar document akan Google Sheets wanda aka fi sani da shi ma akan yanar gizon ne. To wannan a nan nake aijiye wasu documents ina kamar email list, irin abubuwan tura ma ai, aika mutane su haƙwa. Sannan nake yin affiliate marketing to duk wani email list da na tara a nan nake ijiyesu. Duk sanda na tashi anfa-- duk sanda na tashi bukata kawai ɗaukowa nake yi na, na tatura masu saƙo. In kuma ina buƙatar na ƙara wasu ne a kai to cikin sauƙi nake ƙarawa akan yanar gizo. Ba tare da na je ina neman kwamfuta. Daɗin ajiye abu a yanar gizo shine cewa a koma ina kake, a koma ina kake zaka iya ka bincika kayanka, kana iya ka duba kayanka ba sai ka a koma gida ba. Ka je ka ɗauko kwamfutan ka ko ka ɗauko wayan ka ko a wayan wanene inde akan yanar gizo ka ajiyen. To cikin sauƙi salama na zaka yi binciken kayanka ba tare da ka je ka ɗauko ko kuma kana jiran a kawo maka wayarka ba ko kuma kana jiran a kawo maka system ɗin ka. Gaskiya ijiya a yanar gizo abu ne mai amfani sosai indai ka iya ijiyewa za ka ga abubuwa da yawa cikin sauƙi. In ka tashi neman su za ka ciro su ba tare da ka sha wuya ba. Kaman contacts ina na waya shi ma akan email a nan nake sassakawa domin in na saka su a nan ko da ma, um, shi sim card ɗin ya zo ya ɓata cikin sauƙi zan iya kwaso, um, lambobin da nake da su daga email ina. Akan email ma ina ijiye document ace takardu ne masu amfani haka takarda na makaranta, takarda ne na neman aiki, takarda ne na scholarship na koma mene ne dai duka dai ina ajiyewa a yanar gizo domin duk sanda na tashi neman su ba sai na sha wuya ba. Na je na ɗauko ma'ajiyar takarda na, na wannan cikin sauƙi zan wannan ɗin shi cikin sauƙi zan ɗauke shi a yanar gizo nayi amfani da shi ba tare da na tada hankalina ba. A cikin sauƙi gaskiya yanar gizo tana da amfani da yawa. Matsalar dai kar ka zo ka samu wanda zai ɓata maka lamari ya je ya bincika maka kaya, ya kwashe maka kaya ko kuma ya canza maka inda kayayyakin ka suke a ajiye. Amma gaskiya ijiiya a yanar gizo abu ne wanda ni ina jin daɗin shi kuma gaskiya yana ƙara min sauƙin aiki, yana sauƙaƙa min lamari. Na bana shan wuya idan na tashi zan yi applying wasu abubuwa ba sai na je na ɗauko ma'ajiyar takarduna ba. Na fara ɗaukan hotonsu ina turawa tunda na ɗauke hotunan su sau ɗaya na saka a yanar gizo shike. Nan na huta da nema neman takardu. Duk wani takarda na mai muhimmanci na makaranta ne, na mene ne duka cikin sauƙi na adana su.

To a kullum ina kwana ne kuraren ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma. Duka ya danganta. Akwai sanda ma bacci yakan ɗauke ni tun takwas da rabi. Kwana da wuri abu ne me amfani sosai. In kana kwanciya da wuri yana da kyau sosai. Zaka ji ka fresh, ba wani ciwon kai, za ka tashi da lafiyarka da kuzarinka ba tare da ka samu wani matsala ba. Amma in ba ka kwanciya da wuri za ka ga, za ka ga ka tashi da ciwon kai, ka tashi ba gajiya, ba ƙarfi a jikinka. Gaba ɗaya duk ka kosa ka kara komawa kayi bacci safe. Amma kwanciya da wuri abu ne mai kyau sosai. Abu ne da jiki yana so, yana ƙara lafiya, yana ƙara kuzari, yana ƙara duk wani abun da jiki yake so. Yawanci idan numin mu da ƙarfe tara yayi ko zuwa ƙarfe tara da rabi za ka ga sun fara ruffewa. Amma ba kowa ke iya kwanciya ba a lokacin. Yawanci za ka ga wasu in ci ƙarfe sha biyun dare bai yi ba, wasu ma har ƙarfe ɗaya suna aikace aikace. To irin wannan in ba ka kwanciya da wuri kana rage wa kanka lafiya ne. Domin kwanciya da wuri abu ne mai kyau sosai. Yana ƙara lafiya, yana ƙara kuzari, yana ƙara ma jiki duk wani sassan jikinka zai yi aiki yanda ya kamata. Amma a lokacin da ya kamata ka yi bacci, ka ƙi bacci ka tsaya dana dannan waya ko kuma ka tsaya yin wasu aikace aikace, to babu yanda za a yi ka ce jikinka zai kasance yana da ƙarfi, yana da kuzarin da ya kamata kamar wanda yake kwanciya da wuri. Kwanciya da wuri abu ne mai kyau wanda likitoci shi in kuma mutum ya fara samun matsalar bacci to fa ka fara kunna wa kanka abubuwan da bai kamata ba kenan. Domin da zaran ka fara matsalar rashin bacci to kai da ciwon kai fa kun kulla kenan, kai da ciwuka kala kala ma kun kulla. Domin wannan ƙwaƙwalwan namu shi ke juya komai a jiki. Tun ƙwaƙwalwa ta huta da kyau za ka ga kai ma a huta kake. Za ka ga jikinka ya fita daban fatan ka ma yafi kyau in kana bacci yanda ya kamata. In kuma kana bacci da wuri. Amma in ba ka bacci da wuri, bayan lokaci mai yawa fatan ka zai fara saurin tsufa. Za ka fara ganin fatan ka ya fara laba laba. Domin rashin bacci da wuri yana sa gaba ɗaya da safe fuskan ka ya dull, ba wani alnuri a fuskan ka. Amma in kana kwanciya da wuri yana sa gaba ɗaya jikin ka ya tashi da ƙarfi kuma duk wani sassan jikin ka su yi aiki yanda ya kamata.

A gidan da nake zama ko kuma a gidan da na taso ina da wani madubi a ɗakina, wani babban madubi ne inda nake kallon duk wani abun da ya shafe ni. Na fi jin daɗin wannan madubin domin yana ɗaukan komai da komai In ma zan duba wani abu ne cikin sauƙi zan dube shi. Amma yanzu a halin da nake ciki, ƙaramar madubi nake da ita wadda ta zo da powder na. Wannan ƙaramar madubin da ita nake kome da kome na hawa. A hakan wannan madubin babu abin da bata yi gaskiya. Wannan madubin da ya zo da powder na, da shi nake kallon fuska ta, nake ganin in wani kuraje sun fito mun ko kuma in zan duba kai na ne in duba yaya gashi na yake, in zan yi gyaran gashi ne, gyaran koma ina ne, da wannan madubin nake kallon kai na. So madubi ɗaya yake da ita yanzu a halin da nake ciki. Wannan madubin kuma yana matuƙar amfani sosai. Za ka ga wasu madubi suke da shi har a bayi domin madubin bayi shi ma yana da amfani sosai. In ka je wanke haƙorin ka cikin sauƙi za ka ga inda datti ya ɓuye har ka iya fitar wa ka wanke shi inda ya kamata. In kuma mata masu son gyaran fuska ne, za ka ga a bayinka da zaran ka sa product sai kaɗan, jira na lokaci kaɗan za ka ga abun. In dai abun yana, in abun ya karɓe ƙato za ka gani a madubi. In kuma bai karɓe ƙaba a take za ka gane cewan wannan abun da kake shafawa bai karɓe ƙaba. Don haka madubin bayi yana da amfani sosai da sosai. Yawanci za ka ga wasu madubin bayin su a nan za su jajjere kayan shafan su da kayan gyare-gyaren fuskan su, duka dai yana da amfani sosai. Wasu za ka ga madubin su har a ɗakin kwana. To wannan madubin ɗan babba ne za ka gan shi. To yawanci mata a nan suke zama suyi duk wani shafe-shafen da za su yi a ranar kafin su kwanta. Barma da daddare, da zaran sun gama wanka da daddare za su kwanta, a nan suke duk wani shafe-shafen da za su yi. Duk wani goge-goge, duk wani tande-tanden da za su yi a nan suke yin shi. Wasu kuma za ka ga har a dining suna ajiye madubi. Me ake ce, mai kamisol ne ko mene? To wannan madubin shi ma yana da amfani sosai. Wannan madubin yawanci za ka ga ana saka mai su wannan ne su kayan ƙanshi. Wasu ma a ta wannan, a ta shigowan gidansu, da ka shigo kaɗan za ka fara tadda madubi to don haka duka maduban nan suna da amfani.

Eh, to ni gaskiya ban cika san jin kiɗa ba domin addinina bata wani amince da jin kiɗa. Amma za ka ga akwai kiɗa kala-kala a gari da ake yawan jin su kuma suna ƙayatarwa. Za ka ga wani solo music cikin sanyi za ka ji wanda kiɗan ba tare da ka kaje ana ihu ba a cikin wannan waƙar. To za ka ji kiɗa kala-kala amma inde zamu koma na gargajiya ne akwai kiɗan kalangu, akwai kiɗan abinna. Yawanci dai iyayenmu na gargajiya za ka ga kiɗan kalangu suke yawan ji kuma suke yawan yi sai kiɗan ƙwarya. Kiɗan ƙwarya dai yawanci akwai sanda na taɓa ganin an yi shi lokacin akwai wata ƙawata wanda mamansu 'yar gargajiyan nan ne, tana da iyaye dai haka masu yin kiɗan ƙwarya. To da 'yar uwarta ta yi aure shine aka gayyace su, su masu yin kiɗan ƙwaryan nan su zo su ƙayatar da mutane. To a lokacin ne aka fara yin kiɗan ƙwarya a gaba na. Mata ne da yawa suka zauna a ƙasa, suka saka ƙwarya a gaba haka suke takarkaɗawa ana rawa, suna takarkaɗawa ana rawa. Gashi sun iya sosai domin duk wani waƙar da suke yi suna yin kiɗa duka za ka ga yana shiga sosai ana ta rawa, ana ta rawa. Wa lokacin dai na taɓa ganin kiɗan ƙwarya. Kiɗan kalangu kam gaskiya wannan ban wani san shi ba sosai gaskiya amma dai na san sunan. Amma yanzu kiɗan zamani, kiɗan zamani kam za ka gan su kala-kala ne ga sunan kiɗa kala-kala ne sai ma wanda ka rasa gaskiya. Nan da aka yi kiɗan ƙwarya. Yawanci dai za ka ga a zamani yanzu da wuya ka ga mutum ya tsaya yana wannan kiɗe-kiɗen. Kiɗan ƙwarya gaba ɗaya ma an rage shi sosai. Kiɗan kalangu ma za ka ga in ba wai ƙauye ba yawanci ba a yi. Masu waƙar yanzu ma za ka ga makaɗan su ma na zamani ne za su kawo makaɗan su za su kawo na zamani ne. Yawanci za ka ga studio ake zuwa a je a zauna a yi waƙa. Studio kuma ba ka wani buƙatar wani kiɗa sosai. Suna da na'urorin da za su saka maka kiɗa a waƙan ka ba sai ka je ka nema wani abin nan ba gaskiya. Ba sai ka kira makaɗa ba suna maka kiɗi. Amma a zamani komai ya ci gaba sosai ba kamar da da da ba. A da ne za ka ga masu waƙa dole sai da makaɗa. In ba ka da makaɗa ba, babu ma ta inda za a yi ka fara waƙa domin ta yaya za a ji sautin abin da kake faɗi in babu makaɗan da za su fitar ma da waƙan ka. Amma yanzu da zamani ya zo studio kawai za a je. Ka je ka yi waƙan ka da ka gama sai a shigar ma da kiɗan da ake ganin ya fi dacewa da wannan waƙa. Cikin sauƙi shike nan ka gama waƙa ba kamar a da ba da za a ce "Oya makaɗa". Ka soyu tun taro dole a sa mai a sa maka kiɗi sannan waƙan ka zai fita amma yanzu babu wani abin nan gaskiya. Yawanci za ka ga zamani ya zo so komai yayi canza an samu ci gaba sosai.